Ato ina tunawa daga yarinta, rayuwa da abokanai da kuma halin ƙinji da muka yi tun lokacin tashi. To yanzu inna tuna sai in ji wani abun ya ba ka dariya, wani abun kuma ya ba ka takaici.

Eh, to gaskiya yana da bana sauraron rediyo saboda ka ga yanzu ana zamani ne na intanet. Yanzu rediyo sai ka samu matashi da rediyo ai sai a hankali, sai ka samu rediyon na tsohi tsohi ne. To, matasa yanzu kuma an koma harkokin intanet. Komi ana gani a intanet, rediyo an mai shi tsofon yayi. Hatta FM, Search FM da ke gawaye, to ba kowane yake cika dama da shi ba, duk ni sai in daɗe. Bamma tuna akwai app na wato manhajar Search FM a cikin wayata ba saboda komi ya koma sai rataye a intanet. Kana ganin dukkan wani abun da ake yi, kana karantawa, ka kalla bidiyo, in bidiyo ne ka kalla, dala'an labarai ne ka karanta in kuma wato abubuwa waɗai muka makami.

Eh, to gaskiya na farko wayanda suke ƙaƙafa baya na su ne iyaye. Iyaye na wayanda su ke ɗaukan duk wata ɗawaniya ta na abinci da karatu da kuma tarbiyya. Sannan sai malamai na, malamai a fannin addini waɗanda su ke wato jibintan tarbiyya wato da kuma neman ilimi da kuma tarbiyya da gyaran zuciya. Saboda haka su suke bani ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske a cikin wannan rayuwa. Allah ya saka musu alhakai ne.

Malami na, wanda ake ce Malam Ibrahim, wanda na yi karatu a hannunsa. Shi ne malami wanda na fi so a rayuwa. Yana birgeni kuma saboda kyawun ɗabi'unsa da kuma halaye wanda Ina fatan cigaba da koyi da su da kuma fatan samun albarkarsa.

Eh to kwana, ina kwana da, da, da, da yin da rana idan amma ba kullum kullum ba. Idan ban je ko'ina ba, sai in ɗan yi bacci saboda cikin dare na dan sami lokaci na zan yi wasu harkoki na ibada. To sai kaga cewa idan ɗan yi bacci da rana ko da kaɗan ne, to da dare farkon dare sai in yi bacci can tsakiya zuwa ƙarshe kuma sai in tashin cigaba da sauran ibadu. To in nayi hakanan wani lokaci kuma baccin na kan yi shi ne, na kan yi shi ne bayan sallar asubahi bayan na dawo na gama azikaran da zan yi, na gama addu'o'in da zan yi shi ke nan gari ɗan wayi in ba zan je ko'ina ba sai in ɗan yi bacci na dan awa ɗaya zuwa ɗaya da rabi ko biyu sannan in farka sai in cigaba da sauran ayyukoki wanda zan yi a wannan yini ɗin haka nake yi.

A duniya babu bikin da na fi so kamar bikin Maulidi. Eee, mu muna wato shirya Maulidi kuma muna halartan Maulidi domin murna da farin ciki da samun annabinmu annabi Sallallahu Nabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanda haka ya sa muke shirya taruka na bikin Maulidi domin wato murna da samuwansa da kuma yaba masa da kuma koyar da soyayya da kuma ɗabi'u eh wato bin bin sa da kuma sunnoninsa. Saboda haka ne ya sa eh babu bikin na fi so kamar bikin Maulidi. Eh ƙwarai da gaske ni ma ina shirya wa in ciyar da mutane mu kuma zauna muyi tarihin annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ko mu faɗi mu, ujiizozinsa ko wasu abubuwa da Allah yake bance shi da shi mu faɗa saboda mutane su ji su kuma ji daɗi mu kuma ji soyayyan shi a cikin zuciya domin mu ƙara samun kusanci da kuma yardanshi da kuma nishaɗi.

Eh to waya ta kullum ina, ina yin cajin ta. Ama abin da nake in nayi caji in ta kai fisan tamanin, kashi tamanin daga ɗari sai in cire. In ta yi ƙasa, ta yi ƙasa, ta yi ja in akwai light sai in ƙara sa. A randa babbu wuta sai in kai ta wurin me ya caji saboda a yi cajin ta. Saboda ita waya ba ko wanda lokaci za ka yi ta yin caji kullum ace ga caji kuma kai tayi, kai tayi, kai tayi ba'a. Kaɗan ta duba bambari tana cika gaba, ɗiga bambari tana zuƙewa gaba ki ɗaya.

To kayan ciye-ciye, kayan ciye-ciye wanda nafi so sune irin harkokin kayan kwalama ɗin irin su biskit, su cingam sai kuma kayan soye-soye irin su ƙosai da awara sai kuma nama ko kifi. To ina son waɗannan sosai ko kwai. Shi ma wani lokaci nakan dafa ko in soya. Ina son waɗannan daga cikin kayan ciye-ciye ko kuma ta hanyar kayan marmari irin su, ah, tuffa, ayaba ko dabino da kwakwa. Yawan lokaci ma nakan sayi dabino da kwakwa in haɗa a lokaci guda in taci. Eh ina jin daɗin cin shi hakan nan sosai ko kuma ayaba. Shi ma wani lokaci in ci ko kuma in zuba mai madara in haɗa ina ci.

Eh, to a gaskiya ina kwana ne a kan gado, a kan katifa saboda eh ina da katifa ɗin. Wani lokaci kuma nakan kwanta a ƙasa. Amma, amma idan na kwanta a ƙasa wani lokaci jikina yakan yi ciwo saboda na saba da katifa ɗin. So wani lokaci na yi bacci, na ɗan yi bacci farkon dare a sama kan katifa. Idan na farka tsakiyar dare na yi, na filfili na gama. Idan bacci bai sake ni ba, ƙila yi ranar ban samu na yi bacci da rana ba. Da dare na zo na farka da ƙyar. Idan bacci bai sake ni ba, in zan sake kwanta, to ba na komawa kan katifa sai in sa pillow, sai in kwanta a ƙasa. Idan na kwanta a ƙasa har zuwa lokacin za a yi kira sallah, sallar, sallar asuba. Haka kira sallar asuba, sannan sai in tashi in je in yi alwalla sannan in yi shirin zuwa wato ainihin masallaci.

Eh to shara idan na share, idan nayi shara na zuba a dustbin, in na zuba a dustbin idan dustbin ɗin ya cika sannan sai mu kwasa in je in zubar da shi a bola. Haka muke yi saboda tsaftace muhalli. Mu je mu zubar da shi a bola hakan ya fi.

Eh na fi jin kuzari da safe. Lokacin da na tashi bayan na karya, wani lokaci ma kafin karya da ƙarfi-ƙarfi na, ina jin kuzari nakan fuskanci ayyukan da zan yi a wannan yini ɗin. Wani lokaci an riga da an gaji musamman idan ka yi aiki. An riga da na gaji to babu kuzari sosai kuma kamar irin na safe ɗin nan.

To, in, inda daɗi wa zai ƙi? Idan ina da AC to zan fi son AC bisa ga fanka. Amma kasancewan ba na da AC to dole in fi son fanka bisa ga AC. Fanka nake amfani da shi, ina son fanka amma na fi son AC bisa ga fanka saboda ba na, ba na, amma kuma ba na da fanka, ba na da AC ɗin sai dai fanka. Sabo-saboda AC ya fi kaga wuri zai yi sanyi ko da ana zafi a waje. To kai in ka na ciki kaga ba za ka ji ya fi bada sanyi bisa ga fanka. Shi fanka haka iska yake bayawa musamman irin lokacin na yanzu da. Ana lokacin bazara ana iska sai ka ga musammani hanci na yakan bushe wani lokaci. Idan hanci ya bushe to ba na son iska gaskiya. Ba na so, to ga shi ina jin zafi amma kuma na kunna fanka yana shiga min hanci to ba na jin daɗin haka. To amma kaga in AC ne to ya fi sauƙi ba za ka ji wannan ba.

Eh, a duk lokacin da zan yi wani abu ba ma hutu kawai ba, na kan so in nemi izini, gama gabata waɗanda suke jagoranta na musamman a fannin wannan abu ko harka na karatu ko wasu ayyuka haka nan wanda an kasani a kai. To nakan so in tuntubi wayanda sun ke so suke jagoranta na a cikin wannan lamari din, in ji ta tabakinsu kafin in aiwatar da wasu abubuwa.

Eh ina yin bidiyo kol musamman ga yan uwa da abokai waƴanda an kadade ba a haɗu ba. Ton lokacin da ka yi bidiyo kol musamman ta WhatsApp. Mu kan yi bidiyo kol saboda mu samu mu ga fuskokin juna, a kuma gaisa a yi murna da sake saduwa da fuskokin juna. Kaga hanyar cewan da an ka kawo cikin sauƙi wanda ka yi da ka za ka iya ganin mutum ko da a ce bakwa tare. Za ku iya ganin juna kuma kuwa ya ga fuskan ɗan uwa a kuma ga abin da ake yi kaga. Wannan yana ƙara dangon watau, zumunci da kuma ƙauna a tsakani.

A ka san idanu mafi yawanci daman abunda aka sani ga idanu, eh fari da baƙi. Kaga ido fari da kuma wannan ɓoye baƙi sai ko wannan kwayan fari dake ciki, wanda aka ce sune masu gani. Kaga Allah da halittan shi, kaga ido wannan baƙi da fari, ka ga nimatu haka nawu suke.

To idan matsala ta taso a aiki nakan tsaya in duba in ga wacce irin matsala ce. To kaga kowacce irin matsala tana da hanyoyin da ake magance ta. Tama kafin ka gama magance matsala nakan duba in ga wacce iri, wacce iriyar matsala ce. Idan matsala kaza ne, to sai in ga ya za a bi a shawo wannan matsala din. Wasu irin hanyoyi ne za a bi domin shawo wannan matsala din. Kuma da me, da mene ne ake bukata domin shawo matsala din. Kuma da wa, da waye ake bukata domin shawo matsala din ko kuma eh shawaran da ake bukata. To daga nan in a-na san haka to sai in bi hanyoyin da ya kamata in bi domin a samu a shawo kan matsala din.

Eh to ina jurewa zafii ƙwarai. Idan, al'amari ya zama zafi irin lokacin zafi ana zafi haka. To iyaka in watsa ruwa amma bana yawan zama cikin zafi. In watsa ruwa in samu inda ake iska ke ɗan kaɗawa in zauna. In kuma akwai fanka in kunna. Idan kuma zafi ne, na kaman mutum yaji ciwo yaji zafi. To shi ma wane ina juriya kwarai Eh ina da juriya.

Eh kasan fanka yana da yanayi na gudu. Wani lokaci zaka samu idan fanka wani lokaci musamman fanka wanda suke tsaye akwai masu gudu daga ɗaya zuwa uku. Akwai kuma irin misali ma wanda ake sawa a sama akwai masu gudu daga ɗaya zuwa biyar. To kuma gudun fankan ya danganci lokacin da muke ciki. Idan lokacin ana zafi akwai zufa to ni kan kai shi lambar ƙarshe uku ko biyar. Idan kuma lokacin babu iska sosai ko kuma lokacin akwai bazara bana son iska na shiga mini hanchi to sai in mai dashi biyu ko ɗaya. To hakanan na fi gane hakanan. In ana zafi sosai ana zufa in mai da shi lambar ƙarshe. In ana sanyi ko kuma ana iska sai mai shi tsaka-tsaki ko kuma lambar ƙasa gaba ki ɗaya to haka nake yi mafi yawancin lokuta.

Eh, to gaskiya na fi son zama. Inni zan zauna ɗan kishin gida, na fi son hakan. Domin tsayuwa bana jimurin tsayuwa sosai. In na tsaya da na ɗan jima a tsaye sai in ji na fara jin kama, hanjin cikina zai, zai zazzage saboda tsayuwa ba sai in fara jin yunwa, fara jin jikina zamu niri. Amma in zama ne to bana jin kome. Sai dai kuma abin da aka sani al'adan mutum ba za ka iya, ba za ka iya riƙe hali guda ka tabbata a haka nan ka yi tsaye ka daɗe ba. In zama ne sai ka ji ka, in ka daɗe sai ka ji ka gaji kana son ka kwanta ko kana son ka miƙe. In tsaye ne sai ka ji ka gaji tsayuwa kana son ka zauna ko ka kwanta. To ala ai halin dai shi mutum baya iya riƙe hali guda tsawon lokaci. Dole yana bukatan canji ko kuma juyi juyi. Wani lokaci in kwanciya ne sai kaji ka gaji kana son ka tashi. In zama ne shi ma haka nan, in ma tsayuwa ne shi ma haka nan. Amma ala ai halin na fi son zama bisa ga tsayuwa.

A ƙwarai ina shan ruwan sanyi sosai musamman lokacin zafi. Wani lokacin musamman irin lokacin nan sai ka samu, eh jikina na zafi musamman da yamma, irin da yamma zuwa bayan magariba zuwa isha ɗinnan sai jikina yayi ta zafi. To lokacin na kan bukaci in sha ruwan sanyi ƙwarai dagaske. Ina sha ruwan sanyi mai yawa to lokacin yakan sanyaya jikina. Amma kuma ina kula da yanayin lafiya saboda shi shan ruwan sanyi ɗin. Ka san saboda wato illan shi ga lafiya nakan kula da haka nan. Ba na sha ya wuce gona da iri. Amma dai a tsaka-tsaki dai ina yawan shan wato ruwan-- ruwa mai sanyi. Wani lokaci ma ƙanƙara in na samu ƙanƙara sai in zuba mai ruwa sai in samu in tasha ko kuma musamman ma ka ga lokacin azumi ko kuma lokacin da in nayi azumi na nafila to in nayi buɗe baki nakan sha ruwa sosai mai sanyi saboda jiki ya samu wato sanyi.

To da safiya lokacin na farka, abun da nake yi saboda ni ina tashi ne da asuba. Nakan je in yi alwala, in yi sallah, in yi da sauran ibadu. To inna gama, idan gari ya waye sannan in fara batun abincin da zan karya da shi. Na karya sai in motsa jiki daga nan sai in yi wanka in wuce makaranta. Haka na ke yi a kullum.

Eh gaskiya tana didi ta haske. Kasan akwai abun da turawa sun ka kira adaptive brightness. So na kan kunna shi, in na kunna shi sai ka ga tana dai-dai ta haske, dai dai da hasken wato yanayin da ake ciki. In da dare ne sai ka ga hasken ya rage. In ka shiga, in na shiga in da rana yake kuma sai ka ga hasken ya ƙaru saboda in samu inga abubuwa da kyau.

Da lokacin huta ina shaƙatawa da jin waƙoƙin bege ko kuma da kallo, kallon fina-finai ko kuma da zama kawai ina jin in zauna a ginɗin bishiya ko hanyar daji haka ina nazari a cikin wato halittun Ubangiji na kama daga itace ko tsuntsaye ko kuma a bondu ko kuma a bakin rafi. Muna kallon yanda halittu suke wato jujjuyawa a cikin duniya.

Eh ina iya hawan keke saboda na yi keke a lokacin ƙuruciyata. So ina hawan keke tare da abokai, muje yawo ko kuma mu yita zagaye gari. Eee mahaifina ya taɓa saya mun keke can shekarun baya saboda zuwa makaranta. So ina hawa kuma ina iya tuƙa wa har ma ina goya ƙanuwata lokacin muna zuwa makaranta. Eee amma yanzu na kwana biyu gaskiya da hawan keke saboda yanzu bana da ita. Kuma yanzu ba lokacin wato sayan keke bane, sai dai ƙila mashin ko mota ko abin da yayi kama da haka, Dan haka, amma dai yana da kyau keken wurin amfani da shi wurin motsa jiki da kuma yanayi haka nan.

Canza yadda mutane suke mu'amala da juna, ya zama mu'amala da za a yi tsakani da juna. Mu'amala ce wadda za ta kawo ci gaba da kuma inganci a rayuwar kowa da kowa. Babu cuta Babu cutarwa a harkar mu'amala da wato juna hakan nan. Saboda a wurin aiki ka ga idan an samu haɗin kai, to yana kawo ci gaba a cikin aiki da kuma samun daidaito da kuma dukkan abin da ake so na cigaba sai gaba za a same shi amma idan babu haɗin kai to ba za a samu ba. To abin da nakan riƙanin cin mawake nan.

Eh gaskiya ni ba masani bane fannin furanni, eh bari in ce ga fure kadan dubba maza ban san sunayen furanni ba, amma dai na san dai da wani fure da ke da kyawawan kallo da kuma kamshi to ina mu'amala da shi saboda na son kamshi da kuma tsabta.

Ab mafi muhimmanci daga cikin abokantaka shine kula da juna. Abu na farko shine ita abokantaka a yi ta, wato saboda Allah a ja mutane zuwa ga gaskiya. Aboki ya ja aboki ɗan uwansa zuwa gaskiya. Saboda ko a addini, Allah yayi mana umarni da, wato yin abokantaka saboda Allah. Gaga akwai aya a cikin Kur'ani dake cewa a ranar Alqiyama, ranar da, wato ɗan uwa bazai amfanar da ɗan uwa da komi ba, ko aboki bazai amfanar da aboki da komi ba, ko ɗiya bazai amfanar da uba ko ɗa da komi ba. Sai wanda ya je ma Allah da zuciya kubutacciya. Wani wuri kuma haka ce, Annabi SAW ya ce, eh, eh, a ranan, ranar tashin qiyama kowa da kowa za su zama magautar juna. Sai dai wanda suka yi soyayya saboda Allah. To ka ga soyayya saboda Allah, abokantaka, saboda shi aboki yana akan addinin abokin shi ne. In aboki ya zama mutumin kirki, to abokin ma zai zama mutumin kirki. In aboki ya zama mutumin banza, to abokin ma zai zama mutumin banza. To abokantaka tana daga cikin, tana da tasiri wurin yaɗa ɗabi'a da kuma shiriyun al'umma.

Eh to ka san kowa ma in ka tambaye shi zai ga nashi na da kyau. Amma lokaci kana ganin na wani sai ka ga kaman yafi naka kyau. To amma dai na dai san da cewa na koyi rubutu, rubutu duka na Hausa da Turanci da kuma Larabci duka na koyi rubutu lokacin da ina eh makaranta. Ina ta koyar rubutu ina ta koyi saboda in samu rubutu mai kyau. To ba-- alhamdulillah rubutuna yana da kyau. Ba jaga jaga haka nan ba, tunda dai za ka iyi karantawa kuma ka gane abun da an ka rubuta.

Eh ina ajiye kuɗi a banki ne, lokacin zan yi amfani da shi sai in je in cire. Na cire wani zan yi amfani da shi idan ƙara wani abu sama, in ajiye na yi amfani in yi rage in ajiye sauran a ɗaki. Eh ina ajiye kuɗi a banki saboda ya fi min sauƙi saboda idan kuɗi suna hannuna ni kan taka shi amma ina ajiye a banki to yakan ɗan gil-